Eh ina yi, ina riƙe lema lokacin ruwan sama saboda kare kai na daga ruwan sama, kar ruwan sama ya jika ni. Amfanin ta kenan ne, amfanin lema din kenan in ana ruwan sama ko kuma rana haka zaka iya amfani da lema saboda ta kare ka, ta kare maka jiki saboda ko da ruwa ko kuma zafin rana amfanin ta kenan.

Kullum yadda nake kwana gaskiya ba lokaci ɗaya nake kwana kullum ba. Wataran ina kwantawa tun ƙarfe tara, wataran kuma sai wajen sha ɗaya na dare tuƙun na zan kwanta saboda, duran da na kwanta ƙarfe tara ina so in tashi da hudu. Ƙarfe sha ɗaya kuma in na kwanta sai sallar asuba nake tashi.